Eto, nakan siya abubuwa da yawa da dama a kasuwa, kaman kayan abinci, kayan sawa tufafin kayan abinci irin shinkafa wake doya albasa attaruhu.

Eh wallahi ina kallon inuwata a koda yaushe musamman ma irin dare haka ko yamma ko da rana tsakar rana haka nakan kalli inuwata idan ina tafiya ko ina tsaye ko ina zaune.

I to gaskiya aikina entertainment ne. Ni mawaƙiya ce, ina waƙa kuma kafin a ce za ka yi waƙa, ya kamata za ka rubuta, ka rubuta irin waƙar da kake so sai kaje makiɗa ya maka kiɗi.

Eh to ya danganta, amma ni gaskiya zuwa kasuwa ta na fi so na je kasuwa a ranar da ake cin kasuwa. Sabida ka san wasu kasuwan ana, ana cin kasuwa ko ba a ranar ainihin kasuwan ba kakan je ka sai abu. Amma nafi zuwa a ainahin ranar kasuwa.

Eh ina tauna goro sabida ya gaji a tauna. Idan baka tauna ba ai ba ciwuwa zaiyi ba idan har kana son cin goro dole sai ka tauna kan ka haɗiye ko kuma ka ka tufad da shi.

Gaskiya bana son cin abincin titi, sabida ba kowane irin abinci nake so ba. Na fi son cin abinci a gida. Abincin titi ban san da wane irin ruwa aka dafa ba, ban san daga wane gida ya fito ba, ban san ko mai tsabta ne ko mara tsabta ba, gaskiya.

Gaskiya ba ƙaramin daɗi nake ji ranar biyan albashi ba, sabida kuɗi abun so ne, kuɗi abun so ne sosai sosai. Na faɗa na ƙara faɗa, ranar biyan albashi ba irin murnan ina murna sosai sosai.

Gaskiya na fi son tufafin auduga sabida tana da laushi a ƙafa da daɗin tafiya. Kana tafiya kana jin laushi amma ka ga wasu irin takalma kamar irin silikin nan za ka dinga jin ƙarfi da zafi ne.

Gaskiya ina son ziyartar masallaci a ranar Juma'a da kuma ranar Sallah. Kuma ina son ziyartar gun kallo kaman cinema haka, gun kallo da kuma ina son ziyartar yawon buɗe ido kaman.

Eh wallahi ina shan madara sosai sosai. Ina son madara. Madara mai daɗin sha ne. Madara ina shan shi zalla, ina sha a shayi, ina sha da garin kwaki. Madara yana da daɗin sha sosai ina sha.

Gaskiya ina son miyar ɗanyan kuɓewa sosai sosai ina son ɗanyen kuɓewa saboda musamman yana min daɗi da tuwon shinkafa da tuwon masara da tuwon semovita, to gaskiya.

Ai ya zama dole ma na yi kuka lokacin yankan albasa saboda musamman ma albasan yana da shiga ido yana da zafi, gaskiya na kan yi kuka sosai sosai hadda ma majina kuka sosai na ke idan ina yanka albasa sosai fa.

A gaskiya na fi zuwa shagon abinci saboda ɗan adam yana buƙatar abinci a koda yaushe safe, rana, dare. Shi ya sa na fi zuwa shagon abinci. Maganar kenan.

Eh, nakan zauna a kan gwiwata a lokacin sallah da kuma a lokacin motsa jiki irin safiya da kuma dare in na zo motsa jiki nakan zauna kan gwiwata da kuma lokacin sallah.

Eh wallahi, nakansha ruwa mai sanyi, amma musamman lokacin zafi lokacin zafi, gaskiya ina shan ruwa mai sanyi sosai sosai, sabida yana da daɗin sha'ani musamman kana cin abinci.

Eh wallahi ina kallon taurari da daddare saboda suna kyau kuma suna ɗebe mun kewa kuma suna sani kyawawar tunani. Kun gani kamar nakan zauna a waje ko bayan taga na gidanmu wani lokacin har ƙirga su nake.

Eh to gaskiya zan ce rubutuna yana da kyau sabida wani lokaci nakan zauna na tsara rubutu mai kyau sosai sosai. Nakan tsara rubutuna, tabbata a yadda kowa zai iya ganewa ya karanta.

Eh gaskiya bana sanya safa a ko da yaushe amma nafi sanyawa a lokacin sanyi saboda ya tsare min sanyi na ji ɗimiɗimi a ƙafata kuma ya kare mun ƙura.